Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, tabbas akwai karatuttukan da addininmu ya umarce mu da mu riƙa karanta wa kafin bacci. Kamar su ayatul kursiyyu, laƙadijaa, akum, qul hu wallahu, da li, ila fi da falaƙi da nasi. Su wa'annan karatuttuka kafin bacci suna kore duk wani sharri da wani abin sharri da zai zo ya same ka kana bacci. Kamar waƴannan ƙwarika da ma dai mutane haka ko aljanu, duk wani abun cutarwa ko wani abun tsoro. Idan kana karatu kafin bacci kana karanta kana yin azkar kafin ka yi bacci. Insha Allahu za ka kwanta lafiya lau kuma ka tashi lafiya lau ba tare da wani abun cutarwa ya zo kusa da kai ya cutar da kai ba.

Wane launin labulenku suke? Eh, muna da laununuka da yawa. Muna da fari, muna da baƙi, muna da yelo, muna da ɗaurua, muna da bulu. Duk wani nau'in da tufafi ke da shi labule ma suna da shi. Labule wajan saka shi wazaje ne da yawa. Akwai wanda ake sawa a ɗaki, akwai wanda ake sawa a falo, akwai wanda ake sawa a ƙofar ɗaki, akwai wanda ake sawa a bango. Ko wane da kalan shi. Idan na bango ya dace a sa yelo za a sa yelo. Idan ya dace a sa fari za a sa fari. Muna sa labule ba don komai ba sai don tsokaka wajan shiga ɗaki.

Yaya wurin aikinku yake? Wuraren ayyukanmu suna da yawa. Akwai kamfani, akwai ofis, akwai kuma gida, wajen gida. Shi aikin kamfani, yadda yake ka kasance yaron kamfani ne. Ba za ka shiga wajen inda oga yake ba, za ka tsaya nan wajen inda ake aiki kamar inda za ka zuba siminti ko loda siminti. Shi kuma aikin shago shi shago shine shago wanda da ka je ka buɗe za ka shiga ka zauna ba wani space gare shi ba. Shi kuma aikin gona, gona kowa san yadda gona take. Noma ne ake yi ko shara ko zuba taki.

Kana da kasan katin kasuwanci? Eh tabbas shi katin kasuwanci abu ne mai kyau, abu ne na alfahari idan kana da shi zaka ji kana da alfahari a jikinka. Saboda ko da wani waje kace idan ka bar wajen aikin idan kana da wannan katin aiki ba kowa ne zai ci jarabinka ko wulaƙanta ka, ko kuma in ka yi wani laifin ya nemi fitowar taka ba. Shi katin aiki abu ne mai kyau inda ko wane ma'aikaci ya kamata a ce yana da shi. Ba don komi ba, wata rana tafiya za ta kama ka mai nisa da ka je ko security a hanya an samu matsala zaka iyafi da wannan katin aiki shi zai zama garkuwa a gare ka. Muna da katin aiki.

Mata nawa matashin kake amfani da shi? Matashin kwanciya kamar fulo ke nan shi matashi. A duk wani mutum ɗan adam ya fi buƙatar kala biyu, saboda shi matashi ba wani abu bane wanda za a ce idan ba ka da shi abu ya zama mai damuwa a'a. Shi aikinshi kawai idan ka zo kwanciya ka ajiye shi ka jingine kanka da shi, yadda zaka ji daɗin kwanciya. Ba wani abu bane ba wanda ya zama dole ace sai ka mallake shi. Akwai mutane da yawa waɗanda ba su da shi kuma lafiya lau suke kwanciya kuma su tashi.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Shi kwana a gado wani abu ne wanda kamar ya zama sai mai hali. Idan kana da hali zaka sayi gado ka sa a ɗakin ka ka riƙa kwanciya ko da baka da aure. Idan kuma baka da hali zaka riƙa kwanciya a kan tabarma. Idan kuma kana da aure tabbas matarka za ta kawo ma gado daga gidansu wanda za ka riƙa kwanciya a kai. Amma mu, ba mu da wannan halin siyan gado kuma ba mu da matas. A ƙasa muke kwana.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Eh, shi kuzari abu ne wanda kamar ya fi zuwa ga safiya. Kamar lokacin da ka tashi barci, rana kafin ta yi zafi. A duk wani ɗan adam mai rai, mai lafiya a lokacin, zai ji ya fi kuzari, ya fi lafiya a lokacin. Kowane aiki ma ji yake yi, zai iya yin shi. Amma da yamma, ka je nan ka gaji, ka je can ka galaɓaita, rana ta buge ka, ka je aiki ka dawo. A wannan lokacin ba za a samu kuzari hundred percent gare ka ba. Kamar lokacin da za a samu da safe a jikinka. Da safe mun fi kuzari sama da yamma.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, wannan kalma ce mai harshen damo. Shi ɗinka tufafi ya zamo kala biyu. Akwai wanda i za ka iya sayi ka ɗinka da kanka, akwai kuma wanda tela ne shi ke ɗinkawa. Abin ma'ana a nan, abin nufi a nan, ni zan iya siyan tufafi da kaina in kuma ɗinka, in kuma sa. Zan kuma iya ɗinka ma wani in ba shi, in ɗinka in ba shi ya ba ni, ya sallame ni. Haka kuma idan ɗinki ake nufi, zan iya ɗinka, zan iya koyon ɗinkin in hau keken kuma a kawo mun in ɗinka. Amma muna iya ɗinka tufafi.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ita tallace-tallace abu ne wanda ya kasu kala-kala. Wani irin tallace-tallace akan wasu abubuwa waɗanda za su shafi rayuwar ka ko waɗanda zasu ka ci gaba a rayuwar ka ko ko Tallace-tallace abubuwan da za su shafi rayuwar wani shi tallace-tallace abu ne mai kyau wanda kamar kiran kostoma ne. Idan ka je ka yi talla, misali na saro kaya ina so in siyar, in samu wani abu a ciki zan je in yi wannan tallace-tallace domin in cimma wani buri na na rayuwa. Haka zalika. Ko da ba wani abu nake saidawa ba, idan ina da wani abun mai muhimmanci wanda idan dole ta kama sai an yi tallace-tallacen nan shi ma zan je in yi tallace-tallace domin in samu in cimma manufa akan shi.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Eh, shi aiki tabbas abu ne wanda ake son hutu a cikin shi. Aikin ya danganta da lokacin da zaka huta. Idan aikin na safe ne, ka fita da ƙarfe takwas to kamar da ƙarfe goma ma a wannan lokacin hutu ne. Idan kuma aikin na rana ne, sai ƙarfe goman za ka fita to a tsakiyar aiki tsakanin sha biyu zuwa ƙarfe huɗu a cikin wannan ɗan lokacin za ka huta. Idan kuma aikin yamma ne, kamar daga ƙarfe shida zuwa ƙarfe takwas to tsakanin ƙarfe biyar ko bakwai a nan ne zaka huta. Lokutan hutu wajen aiki daban daban ga su nan na gaya muku.

Kana sa turare kullum? Eh, shi sa turare abu ne mai kyau amma ya zamanto abu ne sai kana da hali kuma ko da kana da hali sai kana da ra'ayi. Wani yana da halin sashi kullum amma bashi da ra'ayin shi. Wani kuma bai da ra'ayin shi amma kuma kullum zaka ga ya sashi domin idan ya fito cikin jama'a, aji yana ƙamshi sa ɓa nin akasin haka. Amma dai shi sa turare kam idan kana ra'ayi kuma kana da hali kullum zaka sashi. Idan kuma baka da ra'ayin shi ko da kana da halin, bazakariƙa sa shi kullum ba sai akai akai.

Wane fure kuka fi so? Eh, su fure suna da yawa waɗanda muka fi so. Kama fure haka kamar su fulawa ko furen bidi da sauran dai furirrika da yawa waɗanda muka fi gani a kullum. Dukkan wani fure in dai ba mai ƙaya bane wanda zai cutar da lafiyar jikinmu ko wanda zai tsire mu ko kuma wanda in an taka sassan jikin shi zai cutar da mu. Muna son shi. Dukkan wani fure dai zamanto fure na ban sha'awa a faɗin duniya muna son shi kamar su fulawa kamar furen zogala da dai sauransu.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Shi teburin aiki yana kasancewa babba kuma mai faɗi na kasa kaya kenan wanda zaka buga babban teburi ka saka wannan, ka saka wannan, ka saka wannan. Saboda shi teburi wajen aiki ana so ya kasance babba sosai saboda zaka iya sa kayayyaki da yawa wanda zai ɗauke su ba tare da yayi ƙarami ba.

Kana fi kicin tufafi? Eh, shi tufafi abu ne mai kyau, abu ne kuma wanda aka fi so. An ce sutura ita ce mutum. Tufafi idan har kana da shi da yawa to zaka ga ka bambanta da sauran jama'a kuma ba za a fiye sama ido ba. A ce yau kasa, gobe kasa, jibi kasa. Amma idan ba ka da shi da yawan nan dole haka za ka yi. Idan kuma kana da shi da yawa zaka iya sawa yau ka kai wata ma ba ka ƙara maimaita shi ba. Zaka sa gobe kai wata ba ka ƙara sa maimaita shi ba. Zaka sa jibi kai wata ba ka ƙara sa shi ba. Shi tufafi da yawa abu ne mai kyau kuma wanda kowane ɗan adam yake fata.

Kanayin hasashe lokacin barci, hasashi kala kala, hasashe, koko, tunani tunani. Ko wane muna yin shi saboda shi barci abu ne wanda idan ka kwanta ana raba dayan biyu. Za'a waye da kai gari da kai ko ko rayuwa ta yi halinta. Amma i muna yin harsashi lokacin barci.

Wane irin wasa kuka fi so? Eh, wasan da muka fi so suna da yawa. Akwai wasan ƙwallo, akwai wasan ƙwallon ƙafa, akwai wasan ƙwallon kwando, akwai wasan ƙwallon hannu, akwai wasan tsere, akwai wasan tafe-tafe. Amma mu mun fi son wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa shine wanda zaka ga kowa ne matashi, yaro ƙarami ma ya iya kuma yana so.

Wane irin aikin gida kake yi kullum? Ayyukan gidan da muke yi suna da yawa. Akwai shara, akwai wanki da sauransu. Ayyukan gida kuma kamar su homework a makaranta ko karatuttuka. Amma shi ayyukan gida ya kasu kala-kala, waɗanne da waɗanne. Bari na lissafo maku. Aikin gida akwai shara, akwai kwashe kwata, akwai gyara jiji da dai sauransu.

Ya ya jadawalin aikinku yake? Eh, shi jadawalin aikinmu kalanda ne haka. Idan yau ka zo, gobe ka zo, jibi ka zo ka jera kwana uku kana zuwa to kwana na huɗu zaka huta. Saboda kowane aiki yana buƙatar hutu. Bahaushe ya ce, "jiki da jini sai Allah". Aiki jadawalin aiki ana so idan ka zo sau uku, rana ta huɗu zaka je ka huta. Misali kamar makarantu, sati za'a zo Litinin, za'a je Talata, Laraba a je, Alhamis a je, Juma'a a je, Asabar da Lahadi sai a huta. Haka jadawalin aikinmu yake. Idan ka zo yau, ka zo gobe, ka zo jibi to gata ba zaka zo ba sai ka huta.

Nawa bokiti ku ke da su a gida? Muna da bokitai da yawa. Muna da botikin wanka, muna da botikin sha zuba shara, muna da botikin shan koko, muna da bokitin shan ruwa. Akwai bokitai da yawa masu bambance bambance a gida. Aƙalla za ka iya samun kala biyar. Shi bokitin wanka ba za ka iya haɗa shi da bokitin shara ba saboda shi bokitin wanka babba ne, shi kuma na shara ƙarami ne. Haka na shan koko ba za ka haɗa shi da na shara ba, shi ma na shan koko ya fi na shara ƙanƙanta.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Eh, sabulun da muke amfani da su yana suna da yawa. Akwai wanda in ka yi wanka lafiya lau zai ƙara ma lafiya. Za ka ji jikinka na sheƙi, yana sanyi. Za ka ji fatarka ta yi laushi. Akwai kuma wanda ba don wannan za ka yi wanka da shi ba. Misali kamar idan jikinka ya fara ƙuraje kamar su Dudu-osun. Su wannan idan jikinka na da ƙuraje ake amfani da shi, ake buƙatar ƙara shi. Muna amfani da sabulu kala daban daban.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Eh, so matsalolin aiki suna da yawa kuma suna da bambanci. Akwai matsalar da wani ɗan aiki wani ma'aikacin zai ba customomi ita. To idan irin wannan ce, zaka kira ma'aikaci ka hukunta shi domin ya gyara kada ya kore ma kustomomi. Akwai kuma matsalar da kai zaka kawo ta da kanka a rashin sani. To idan ka tabbatar da ka kawo ta da kankan an samu matsalar, sai ka bi hanyar, duk hanyar da za ka bi ka magance ta. Saboda ita matsala aka aiki a fice marar daɗi kuma mai hatsari. Idan aikinka na zai samu matsala, to tabbas kamfaninka ko shagonka za su samu matsala. Hannun ne hanyar cin abincinka.

Yaya kake kawowa a gidanku? Yaya kake kawowa a gidanku? Yaya kake kawowa gidanku? Daga wajen aiki za kayo tafiya mai nisa kafin ka zo gida. Idan wajen aikin na da nisa kuma idan ba ka da abin hawa, tabbas daga wajen aiki zuwa gida kafin ka kawo gida akwai nisa. Idan kana da abin hawa za ka kawo gida cikin sauƙi. Idan kuma ba ka da shi, Allah bai hurema ba kuma ba ka da abin da za ka ba da a kawo ka akan wani abin, za ka tako ka taho. Komin ruwa, komin sanyi kuma komin rana. Haka za ka haƙura ka tako a ƙasa ka kawo gida.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Eh, abin da ya fi ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine idan mun yi aiki a yaba kuma muyi aiki akan nasara. Tabbas duk wanda zai yi aiki wani yaba yace yayi kyau kuma yayi daidai har ya samu albarka. To wannan abu ne mai kyau wanda zai sa ma ƙwarin gwiwa. Idan kuma aikin ba irin wannan bane ba, da zai zamanto in aikin ƙarfi ne zaka saki jiki ka saki jiki ka zubar da gumi, ka yi aiki tuƙuru har wasu na sama da kai su rinƙa yaba maka. To wannan yabon yana sa ƙwarin gwiwa sosai. Zaka ji ƙwarin gwiwa ya ƙaru domin gobe zaka ninka irin aikin da ka yi yau domin ka samu ƙwarin gwiwa.

Kana iya lamba, kana iya duba lambar QR. Ita lambar QR abu ce mai wahala. Ba kowa zai iya duba ta ba. Amma idan kana da ilimin abun tabbas za ta zamo abu mai sauƙi duba ta. Duba lambar QR abu ne mai sauƙi idan kana da ilimin abun. Idan kuma ba ka da ilimin abun ko da kuɗi za a haɗa ka ko da duka babu yadda za a yi ka iya duba wannan lambar ta QR.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, su tsire-tsire za suna sun zanto abubuwa masu ƙayatarwa, abubuwa na ban sha'awa a cikin gidajenmu. Tsirrai sun zamo abubuwa na ƙayatarwa, kuma launin ganye yana da kyau, yana da masifar ɗaukar launin ido idan aka gan shi, musamman a cikin gida. Shi tsirrai abu ne wanda yake da jan hankali ga shi na ban sha'awa. Tabbas muna shuka tsire-tsire a cikin gidajenmu kamar su alayyahu da dai sauran wasu abubuwa waɗanda da aka gani suna da ban sha'awa a ido.

Kana yin addu'a kullum, addu'a a gun ɗa Musulmi kuma mumini a wane wanda ya zama wajibi. Ko da Musulmi mutum ya kasance Musulmi ba irin muminnan haka cikakke ba, za ka ga yana yin addu'a saboda ita addu'a makari ce ga mumini. Sallah ma ta kasance addu'a a wajen mai sallah. Bari addu'a, ko da aka ce addu'a makarin mumini, takobin mumini da safe kafin mu fita gida za muyi addu'a. Idan mun je wajen aiki za muyi addu'a, da yamma za muyi addu'a idan mun dawo gida za muyi addu'a. Kuma bayan kowace sallah da muke aikatawa a kullum muna yin addu'a domin ita addu'a makari ce ga mumini. Allah zai kare mu daga dukkan wani shari kuma zai ba mu sa'a a duk wasu abubuwa da muke yi.

Kana amfani da matashin wuya? Shi matashin wuya ya danganta ga yanayin kai waye. Amma tabbas amfani da matashin wuya abu ne mai kyau. Zai hana jijiyarka tayi ma sanyi, zai hana jijiyarka ta riƙe, zai hana jijiyarka tayi wani abu kuma zai sa ma daɗin kwanciya bacci. Idan ka kwanta, idan ka sami tashin wuya za kaji daɗin kwanciya ka kai bacci cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba. Tabbas muna amfani da matashin wuya.

Kana son zama kusa da taga? Eh, shi zama kusa da taga abu ne da ya danganta lokaci zuwa lokaci. A lokacin sanyi tabbas bana son zama kusa da taga, domin duka iskar da aka yi ta yo wajen, za ta yo kaina. Kuma ita iska ba abu ce da aka fi so a lokacin sanyi. Idan na tsaya wajen taga iska za ta yi min yawa sanyi zai shige ni. Idan kuma lokacin zafi ne, eh ina son zama wajen taga. Saboda zafi ba abu bane mai daɗi. Idan iska tana shigowa ta wannan tagar da ka zauna kusa da ita, za ta rika fiffita ka domin ka samu sauƙin zafi.

Kana kallon inuwarka? Eh tabbas, shi kallon inuwa wani abu ne kamar yanda ya zamanto ma al'ada. Idan kana cikin wani yanayi ko kana wani waje wanda ba ka da agogo, ba ka jin kiran sallah kuma kana sai dai ka yi amfani da wannan hasken rana. Idan rana ta haskoka sai ka duba inuwarka domin ka ga daidai lokacin rana ta zo tsake lokacin sallah ne ko ko rana ta ɗan gota. Kuma shikallon inuwa wani lokacin ma yana da muhimmanci saboda ka duba ka ga irin yanayin rana ya canza ko ko lokacin da muke ciki ya canza ma'ana waiza.

Kana jure wa barkono mai yaji? A'a, shi barkono mai yaji abu ne wanda zai iya cutar da lafiyar ɗan adam. Musamman ma ace namiji mai ƙwallo, mai yawan tada jini, mai yawan motsa jini. Idan kana yawan motsa jini, barkono mai yaji zai cutar da kai. Ka ga kuma ba za ka iya jurewa ba. Amma kamar mace, su mata Allah ya yi su da sankwaɗayi, barkono ko mun yajin shi ko mun zafin shi za su iya jure mashi, su sha shi yadda ba ka tsammani. Amma gani namiji ba na iya jure wa barkono mai yaji saboda zai cutar da lafiyata, zai samu olsa, zai samu basir da sauransu.

Yaya kake magance koke-koke? Yauwa, shi koke-koke wani abu ne da ya zama kamar idan ka zama shugaba a waje wancan zai kawo ma kokanshi, wancan zai kawo ma kokanshi, wancan zai zo ya ce "wana ya yi min ƙaza", wancan zai ce "wana ya cuce ni", wancan zai ce "wana ya zalunce ni", wancan zai ce "wana ya amsa min kaza ya ƙi biyana". Don yadda za ka magance wannan koke-koke shine za ka kira wanda aka zalunta da wanda ya zalunce shi ta hanyar sasantawa. Ka bi ma wanda aka zalunta haƙƙin shi a hannun wanda ya zalunci. Hakazalika idan wani ya amsa ma wani abu za ka kira su ka amsa ma wancan haƙƙin shi ka maida ma wanda aka amsa ma. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi wadda muke magance koke-koke domin a samar da zaman lafiya da jituwa a cikin al'umma.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, tabbas shi haske wani abu ne, wata ni'ima ce da duk wani ɗan adam yana son haske. Amma lokacin da ake buƙatar haske, lokuta ne daban-daban, mabanbantan lokuta. Akwai lokacin da musamman da rana kana buƙatar haske a ɗaki ko dama ba ka kunna fitila ba wannan za ka ga haske ko da safe. Amma kamar da asuba za ka kunna globe domin ka ga haske ko kuma da daddare kamar daga mangarba zuwa ƙarfe goma. Amma kuma da lokacin bacci ya yi wannan haske za ka kashe shi domin lokacin amfanin shi ya ƙare. Amma kamar da asuba za ka kunna globe domin ka ga haske ko kuma da daddare kamar daga mangarba zuwa ƙarfe goma. Saboda ko da wani mugun abun zai zalunce ka ko kuma Allah zai jarabce ka da wani mugun mutum zai shigo ya ma ta'adi. Idan kana cikin haske a lokacin to ba za ka yi ma shi wahalar cutarwa ba. Amma idan lokacin da zai zo ga reka babu wannan haske dole sai ya yi nemi nemi. To wajen nemi neman kafin ya gan ka sai Allah ya ba ka sa'a kai ka gan shi kafin ya cutar da kai sai ka samu ka ɗauke mataki. Shi haske abu ne na ni'ima. Kowane ɗan adam yana buƙatar haske amma idan wani ɗan adam yana buƙatar ɗakin shi yayi haske amma idan dare ya yi kuma dole ka hakura da wannan hasken, ka kashe wannan hasken ka kwanta cikin walwala da cikin tsaro.

Yaushe kake cin abincin dare? Shi cin abincin dare zai iya kasancewa kamar lokaci uku ne. Akwai sanda za ka ci shi da anyi sallar magariba, bayan ka dawo daga aiki kenan. Akwai kuma lokacin da za ka ci shi bayan sallar isha'i, bayan anyi sallah kenan ya zamanto baka da wata ajanda ta kaci abinci ko ka tayi fira ko ka tayi wani abu. Akwai kuma lokacin da za ka ci shi kamar karfe goma haka, karfe goma na dare. Shi ne wanda da ka ci shi ka san babu inda za kaje sai dai kaje ka kwanta kayi barci. Amma mu lokacin da muke cin abincin dare ya fi yawa da karfe takwas. Shi ne daidai lokacin da muke cin abincinmu na dare.

Kana fi son bus ko taksi? Eh, shi bus abu ne wanda zai kwashi mutane da yawa, zai ɗauki abubuwa da yawa kafin ya cika. Shi kuma bas abu ne ƙarami kamar daga kai sai iyalinka ko abokanka. Ba ya ɗauka da yawa. To amma idan ka kasance mai matsakaicin ƙarfi, za ka fi son bas dinnan saboda zai taimaka ma wajen ka ɗauki wannan, ka ɗauki wannan har ma arinƙabiyan ka. Za a arinƙabiyan ka kana rage wasu hidin di munka na rayuwa. Idan kuma taksi ne, idan kuma taksi ne, shine wanda daga kai sai kai. Idan misali kuma haya ake nufi, ni idan haya zan hau, zan hau taksi saboda za ta fi saurin kai ni inda nake so. Idan kuma tafiyar nesa ne, na fi son in hau bas saboda ita ce daidai ta matafiyar nesa.

Kana cire takalmi a gida? Eh, shi takalmi abu ne wanda ya zamanto security a ƙafar ɗan adam. Ko'ina zaka iya shiga da shi amma banda cikin ɗaki inda kake kwanciya ko kuma wani waje dai haka tsaftatacce. Musamman ace takalmin ya ɗauki dauɗa. Amma muna cire takalmi a gida amma ba a ko'ina ba. Idan zaka shiga banɗaki dole ma ko babu shi a ƙafar ka, zaka neme shi kasa. Haka idan zaka shiga kicin, dole sai ka ɗauki takalmin ka kasa. Amma idan zaka shiga ɗaki, ɗakin ka na kwana bazaka shiga da takalmi ba. Koda yana a ƙafar ka dole ka cire shi. Saboda shi takalmi ya yi take-take ba ka san wace irin najasa da najasa ka tako ba. Ka sa shi ka shiga banɗaki kuma ka taho da shi again ka zo ka shiga ɗakin ka na kwana. Kaga akwai ƙazanta a ciki.

Wane irin tufafi kake fi so? Eh, akwai tufafen da yawa waɗanda na fi so. Amma waɗanda addinin mai tsara farin tufafi shine kaya na Manzon Allah, wanda kuma duk musulmin ƙwarai yana so a ce yayi koyi da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Farin kaya shine wanda ko hajji kaje, saƙaka dashi ake. Haka kuma in ka rasu ma in ka mutu, likkafaninka shi ma fari ne. Mun fi son farin tufafi idan za mu je masallaci. Amma in de na ado haka, muna son wasu kalan kamar dorawa, kamar blue, kamar kore, amma ba mua son ja.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh tabbas, tunatarwa abu ce mai kyau saboda an ce ɗan adam azijii. Ko da ka san kana da aiki, za ka iya manta wa idan ka zamanto mai tunatarwa ko ba za a riƙa samun sabani a tsakaninka da ma'aikata ba saboda shi tunatarwa abu ne wanda ya zama mai mahimmanci a gareka kai shugaba. Kowane ma'aikaci naka za ka samu wannan da matsala shi wannan ma da kalar matsala shi. Wani matsalar shi ta mantuwa ce, to idan ka zamanto mai tunatarwa akai akai, za a riƙa samun jituwa a tsakanin ku kuma kowa zai riƙa zama da kowa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya.

Ina kake son ziyarta? Ina kake son ziyarta? Ina son in ziyarci ɗakin, ɗakin Allah Madina, kabarin Manzon Allah. Ina son na ziyarci kabarin Manzon Allah. Duk duniya ba ni da mafarkin da nake so Allah ya bani burin cikawa irin wannan. In ziyarci Makka da Madina. Na biyu kuma ina son in ziyarci yan uwana na nesa da na kusa. Domin shi ziyara abu ne wanda addini ya shari'anta kuma kamar ya zama wajibi. Yana qara maka nisan kwana da farin jini da arziki mai ɗorewa idan kana yin ziyara.

Yaya kake karɓar baƙo? Shi baƙo abu ne wanda ya zama abin girmamawa, abin karramawa. Hausawa suka ce, "Baƙonka annabinka." Muna karɓar baƙo da hannu biyu-biyu kuma ta hanyar da za mu faranta masa rai, ya zamanto cewa ba ya ma so ya tafi. Kuma idan ya tafi zai zamanto cewa da ma a ce wata rana zai dawo. Shi baƙo ya danganta ga yanayin wato, na nesa ne ko na kusa, na gida ne ko bare. Amma duk baƙo muna karɓarsa da hannu biyu-biyu kuma muna mutunta shi, muna kyautata mashi saboda mu ma idan mun je baƙunta wani lokacin, wani wajen, mu ma muna fatan Allah yasa a girmama mu, a karrama mu kamar yadda Allah ya ce a karrama baƙo.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Eh, kowanne daga cikin su. Abune mai so wanda ake so. Shi zama akwai wuraren da dole sai ka yi wannan zaman. Ba ta yiwuwa kuna zanna a ofis wajen aiki, kowa na zaune na aiki kai kuma kana tsaye. Haka zali ka ita ma tsayuwa. Akwai wuraren da dole sai ka tsaya. Kamar idan ka je cikin manyanka ka ga suna zaune kai kuma dole a ce kana tsaye. Amma shi zama kamar zai fi matsala wajen ɗan adam. Shi zama yana kawo basir da wasu abubuwan haka. Ita kuma tsayuwa tana ƙara maka ƙarfin jini da kuma lafiya da wasu abubuwan ma waɗanda ban san su ba. Amma mu mun fi son tsayuwa akan zama.